Ku gaya mana game da wurin da yanayin yake sanyi. Wajen da yanayi yake sanyi kaga cikin ɗakin mu da kuma zauran gidan mu yake yin sanyi a ko da yaushe. Safi gidajen da aka yi tela wajen, han ginin ne da tsawo kuma an saka asabari a cikin ginin. To shiyasa wajan yake da sanyi a koda yaushe kuma mutane suna jin daɗin zama a wajan ko kuma ka anji sayi sanyi a wannan wajen?

Yaya batun ruwa yake a gidanku? Ku faɗa game da samunsa da adana shi. Ruwa muna da boholl a gidanmu, mukan kunna famfin ɗin boholl namu daga asuba. Sa'annan kuma mu kunna da daddare sai babban ruwannan har sai ya taru kuma ya cika wannan tankin nan da muke da shi a cikin gidanmu. Sa'annan kuma bayan ya cika, muna da kuma ma'adanai da muke tara ruwa. Ko da ace idan muna buƙatar kamar ruwan sama, muna da manyan robobi da muke tara su kuma muna ba maƙota ruwan sama. Kuma muna tara da famfo da kuma wanda in an kawo ruwan famfo yakan cika. Wanda idan gwamnatin sun sakan mana ruwan famfo shi ma ya can taru, mukan yi kuma amfani da shi. Sa'annan kuma muna da rijiya da muke amfani da shi a gidanmu kuma muna samun ruwa gaskiya sosai kuma mukan tara ruwa a cikin wannan rijiyar nan. Shi rayuwa be ma iya yiwa ne ba a tanada ruwa ba. Sabida haka gaskiya yawanci duta unguwanninmu duk gidajen da suke unguwannin mu za ka ga kowa yana da boholl ɗin da yake amfani da shi a cikin gidajensa. Kuma wannan abin gaskiya yakan kawo mana taimakon maƙota da 'yan da ƴan uwa da kuma abokan arziki wanda ake zaman mutunci da su. A gidanmu idan muka cika boholl namu, mukan ba wa maƙotanmu da suke gefan mu duka guda huɗunnan suna da tiyo da suke amfani da shi don ganin cewa mun taimaka mun ba su ruwa. Kuma suna jin daɗin yanda muke taimaka musu kuma mukan ba su ruwa. Kuma gaskiya suna farin ciki da wannan yanda muke ba su wannan ruwan nan. To gaskiya shine dai hanyoyin da muke yi game da mu tara ruwa. Sa'annan kuwa ni mutum ne wanda gaskiya ba na son ruwan boholl sai dai na sha ruwan mu. Nakan dai sha ruwan pure water ko kuwa in sha maka ruwan gora amma kuma wani zubin kuwa na kan sha ruwan pure water ko kuma na sha ruwan sama. Dan ruwan sama yana da daɗi kuma ɗanɗanonsa yana da daɗi kuma bai cika canzawa ba. Gaskiya ruwa na da matuƙar alfanu a jikin mutum tunda yana ƙara wa mutum kuzari kuma yana ƙara wa mutum lafiya. Dole mutum ne ya sha ruwa mai kyau. Idan mutum be sha ruwa mai kyau ba zai iya samun cututtuka wanna zamani kaman su typhoid su colara ɗinan da ake fama da su. To dole di yadda mutum zai yi a rayuwa ya zama ya sha abu mai tsafta. Dan haka ne gaskiya na kan sha ruwan pure water ko kuma na sha ruwan sama. Shi ma ruwan saman sai kwano ya wanke sai na tara in sha daga bis bis bisa daga shi. Sa'annan kuwa su maƙotan kuma da muke da su suna da manyan bambuna da suke tara ruwa a maƙota kuma sukan zo su yi sallama domin a ba su ruwan nan ko kuma su samu su kira yaran su zo su iba. Wani zuwan mukan kunna ruwan da muke ba wa jama'a mukan kunna tun daga ƙarfe shida na safe zuwa ƙarfe goma na safe. Mukan ba su sai kuma mu kunna da yamma domin mutane su zo su samu. Saboda shi in ka ba mutum ruwa ka yi sadaka ne kuma za ka samu ladanka ne daga ubangiji. To dole mutum ya yi abun da ya dace a ko da yaushe kuma mutum ya nema ladan ne a wajen. Ubangijinsa. Dole mutum kuma ya zama mai kishin al'ummarsa. Kuma muna fatan gwamnati za su taimaka wajen gyara hanyoyin samun ruwan sha mai kyau da kuma ruwan da za a ɗinga amfani da shi na yau da kullum. Na wanda masu abinci za su dinga amfani da su. Allah ya yi mana jagora mai kyau.

Ya na wurin da kuka kwana hutu tun tu ƙuruciya? Gaskiya ni na kwana hutu a unguwa kala kala, na zauna lokacin ina ɗan shekara biyar zuwa bakwai. Kai ni da aka haife ni a rayuwa ta gaskiya mutane suna baƙar so na. Sannan akwai wata aunty na da na zauna a wajen ta a nan Mandu a garin Kaduna. Wajen ta na fara zama, tun ina ƙaramina, tun ina shekara bakwai. Sa'ad da duk sanda nayi hutun makaranta gaskiya wajen ta nake zuwa inje na zauna nayi hutuna. Kuma ina jin daɗin yanda nake zama a wajen ta. Sabida mutum ne mai kirki, mutuniyar kirki ce, kuma tana so na tana nuna min so da ƙauna a ko da yaushe. Sabida haka yasa gaskiya har gobe bana mantawa da alkairan da tayi min a cikin rayuwa ta. Sa'anan na zauna kuma ko na kwana hutu a garin Kano sannan muka je da wani yayan mu wato mutala. Wanda yanzu yanacƙasar Libya yana neman sana'ar, yana sana'arsa, yana neman abin da zai rufa ma kansa da iyalinsa. Na jin daɗi na yau da kullum na rayuwa. Na zauna a nan tare da shi da muka je garin Kano da muka yi hutun sama da wata biyu zuwa wata uku. Sa'annan kuma muka bar garin Kano a nan ne har na fara ganin bishiyan, yanda bishiyan magarya take. Mu kan je kuma a nan ne na fara cin naman fari, wato da aka kama da naman maciji a nan bayan gidan da aka kama a cikin garin, garin. Sa'anan kuma da daddare muka je mu kalla, mu je gidan magiji kenan inda ake kallon fim, muje mu zauna muyi kallon fim ko kuma mu kalla ƙwallo a cikin nan garin Kano ɗin. Yana nan anan kwanan ɗan gora a nan garin yake. Sa'anan kuma na zauna, nayi hutuna a unguwar, akwai wata kakarmu, wata yayan baba na da nake zaune a wajen ta. Ita ma na zauna a wajen ta nayi hutu sosai na musamman. Kuma gaskiya mutuniyar kirkice na ji daɗin zama a wurin ta bayan rasuwan ta ne daga baya, daga hutu kuma ta zo ta ɗauke ni na zama ɗa a wajen ta. Har kuma Allah ya zo ya amsa, ya amsa rayuwar ta a shekarar dubu biyu da goma sha tara. Lokacin da ta tafi Egypt da Saudiyya hutu, da kuma lokacin da a ka je mata gyaran ƙafa. So ni na zauna a wajen ɗan ta namiji, wato alhaji Abdullahi Mutal a nan gidansa da yake nan Zaranda. Muka zauna nayi hutu har sai da suka dawo daga. Nan sa'ia nayi hutun shi ma a garin Kabala a wajen jika ita wanda nake magana a kan ta. Jikar ta ta farko, in lokacin tayi tafiya ko kuma, ko kuma wanda na zauna a wajen sa wato babban ɗan ta, Alhaji Abdullahi Mutal, to sai mu je hutu gidan jikar ta wato anty Zainab.

Yaushe kake kwana kullum? Ina kwanciya da daddare da misalin ƙarfe tara na ko ƙarfe goma nake kwantawa kullum da daddare don na tashi na yi sallah a ƙarshen dare kenan. Nai nafila na sa an nan kuma na samu na je sallah asuba a cikin jam'i. Shi ya sa nake bacci da wuri. Ni mutum ne wanda ba ma'abocin son waya ba amma da lokacin da nake ƙarami gaskiya mutum ne ma'abocin son waya a ko da yaushe. So amma yanzu gaskiya nakan kwanta ba da wuri ba don na samu, nakan kwanta da wuri don na samu na yi abin da ya kamata ko karatu ne idan ina so na yi. Nafi jin daɗin shi idan natashi bayan asuba saboda a lokacin karatu yafi shiga kuma duk wani abu da nakeyi nafiso nayi shi a bayan asuba saboda a wannan lokacin ne gaskiya komai nawa yake tafiya daidai kuma nakan ji salama a cikin rayuwata da zuciyata kuma shi bacci dama ni'ima ne. Wani zubin kuma nakan kwanta da rana naɗan yi bacci awa ɗaya zuwa awa biyu a kowace rana ko kuma na koma bayan sallar asuba bayan na gama karatun Kur'anina da azikar ina sai na kwanta na yi bacci domin na samu salaha kuma in samu farin ciki a cikin rayuwata. Shi bacci gaskiya ni'ima ne duk wanda baya bacci zaka ga a hargitse zaka dinga ganin wannan mutumin nan amma in mutum yana bacci kam za ka ganshi mutum ne wanda yake da cikakken hankali kuma zakaga komai nasa yana tafiya ko a likitoci zakaji suna cewa a kalla mutum anaso ya dinga bacci awa shida zuwa awa takwas a kowacce rana amma mu saboda yana yin karatun mu gaskiya. Wani zubin ba mu iya baccin ma yadda zai kai awa shida. Wani ma saide muyi baccin da za mu samu awa biyu. Ban manta akwai lokacin da nake jarabawa, a lokacin da na samu matsala a jarabawata na makaranta, to nakan yi bacci awa biyu ne a kowace dare. Sa annan kuma nai baccin awa biyu da a kowace rana. Hakade bana wuce sama da awa huɗu a lokacin da nake da wannan matsala ta jarabawar nan. Bana wuce bacci na bai wuce na awa huɗu amma de alhamdulillahi kuma nayi wuce wannan jarabawar danai tun lokacin kuma nayi farin ciki danganin cewa na wuce wannan naci wannan jarabawan kuma na ƙara gode wa Allah da ya bani nasara a cikin rayuwata kuma gaskiya a gidanmu za ka ga yara ma da yawama su kanyi bacci da wuri. Mugidan mu za ka ga daga misali takwas ya zuwa tara. Haka gaskiya ƴan gidanmu sun fara bacci ko ka riga ganin maman mu tana ki shingiɗe ta fara jin bacci alamun bacci ya zo mata ko kuma ka ga ƴan gidanmu suna a kulle ido ko sun kwanta bacci. Ƴan gidanmu gaskiya sukan kwanta da wuri.

Wani amfani ne yake cikin zama unguwa mai taimakon juna? Gaskiya akwai alfanu sosai a zama a unguwa wadda ake taimakon juna kuma gaskiya wannan alfanun nan yakan sa ka ga an ƙara samun dangon zumunci da dangon ƙauna a tsakanin juna da ake zaune a cikin wannan unguwar nan. Sa'annan kuma shi zama da mutane ka zauna da su, don Allah za ka ga an taimake ka. Banmanta a lokacin da muna zaune a gidan haya muna yara a shekarar irin dubu biyu da biyar da bakwai da takwas haka ɗinnan, na kan iya cewa lokacin da idan maƙoci ko abinci za a ci ko me maƙoci ya samu saiya bawa maƙocinsa, akwai wannan. Bayan nan ai maƙoci yau ya dafa namama ko wani abu na jin daɗi ko wani abu nan farin ciki ya same sa, daga ɗayan maƙocinsa wai bai taya shi murna ko bai taya shi farin ciki ya samu wannan nasarar da yayi a rayuwa. Ba saɓanin a zamanin da muke ciki yanzu wanda za kaga maƙoci bai damu ma yasan wanene maƙocinsa ba ba wani ma'amala ta kirki ba wani addu'a maƙoci ba zaiyi kwana biyu mai yake faruwa ba wannan taimakon ɗan ƙula. A da zaka ga gaskiya ko mutum ne maƙoci ya biya ma ɗansa kuɗin makaranta ba to maƙoci zai kai ɗansa makaranta ko lefi idan ɗan maƙoci yayi, haka ga maƙoci zai zauna yana zane su da 'ƴaƴan sa, ya musu nasiha. In abu ne wa zai siya musu tare, in makaranta ne zaka ga ya sa su a makaranta tare da 'ya'yan sa. Amma saɓanin a yanzun gaskiya ba a yin wannan rayuwar. Kuma gaskiya sabida rayuwar ta canja kuma yanzu ko ɗan maƙoci ka taɓa ne sai kan ga abun ya zama wani iri maƙoci be so abun da za a taɓa ɗan sa. To wannan gaskiya ya sa mukan koma baya a zamanin nan. Amma da gaskiya za kaga akwai temako sosai wanda da ba baƙin ciki in yanzu maƙoci yanzu ya samu zai tafi makka ko wani abu, ka ga duka unguwa an zo an tayashi muna ana mai farin ciki na tafiya da zai yi zuwa ƙasa mai tsarki. Wanda ko dawo wa yayi za ka ga maƙota wani zai bada motansa a ɗauko, a ɗauko maƙocinsa. Amma yanzu ko matan ka ne bata da lapia ko zaa kaita asibiti za kaga maƙoci bazai iya temakawa da abun hawansa ba zai ce be so a ɓata masa motarsa saboda rayuwa ne da ake zama ba don Allah ba sabida abubuwa sun canja, ga munafunci wane maƙoci zai ɗauka gulman wancan maƙoci ya kai wa maƙoci wani maƙoci. To haka za ka ga rayuwar ta canja gaskiya. Ba ka mai yadda da ake zaune cikin lafiya ba don lumana. Da kullum za kaga iyayen muma akan zaune ne a tabarma ɗaya kowa za a kai abinci a farantin silba. Saboda inda iyaye suke zaune suna hira sai ka gani duka an zauna tare, an ci wannan abincin tare. Wanda saɓanin a yanzun gaskiya babu wannan taimake-keniyar a tsakanin mutanen mu. Amma muna fatan munan gaba gaskiya mu dawo da wannan al'adar nan da ake yi tsakanin iyaye da kakannin mu a da. Naganin cewa kowa ya zauna da maƙocinsa lafiya kuma an cigaba da wannan zumuncin nan. Kuma ana taimkeni yan juna. Wanda idan wani bai da abinci ba ma sai ya tambaya ba aka ga da maƙota sun taimaka, an yi karo karo an taimaka. Ko mutum ne bai da jari na sana'a, za ka ga maƙota sun taimakawa juna shine ake zama na amana.

Tana yin waƙa cikin zuciya. Eh, ina yin waƙa cikin zuciyata a lokuta, lokuta mabambanta kamar lokacin da ina wanki ko ina bira ni kaɗai ko ina shirin na kwanta. Nakan yi waƙa a cikin zuciyata ko ma ko na tattauna duk wani maganan da ke cikin zuciyata. Sa'an nan duk wani tunani da ya kamata na yi wanda mai kyau da mara kyau duk de na kan yi shi a cikin zuciyata. Amma yin waƙa cikin zuci gaskiya nakan yi shi wanizu bun ma in ta kai ta kamawa, suka zama na fitar da waƙan nan daga cikin zuciyata. Na bayyana abin da nake tunani ko kuma na bayyana wannan waƙar da take cikin zuciyata. Gaskiya yin tunani da ko abinci cikin zuciya abu ne wanda ba kowa yaken iya ba, sai wanda yake da hali kuma yin abu cikin zuciyar gaskiya sai ɗan baiwa. Amma dai mukan ɗanyi tunani ko mu ɗanyi waƙe cikin zuciyar mu kala kala. Wani zubin ma ba ma waƙa ba ce ma wani zubin karatu Kur'ani ne. Ni da yake mutum ne ma'abocin son yin jin karatun Kur'ani kuma nakan yi karatun Kur'ani sosai da damar a cikin zuciyata ko na bayyana. Wani zubin kuma nakan fi bayyana saboda nafi san in yi bayyana abin da nake karantawa kada shaiɗan ya shagaltar da ni a lokacin da nake yin wannan karatun Kur'ani nan a cikin zuciyata. Kuma nakan ganin nakan ganin ga alfanin abin da nake a cikin zuciyata kuma nakan ji farin ciki idan ina yin wannan karatun nan. Muna fatan kuma Allah ya bamu ladan da duka abin da muke yi kuma kuma duk wani dama tunani mai kyau ma da mara kyau zasu ga duk a cikin zuci mutum yake fara yin su. To sabida haka dole mutum ya tsarkake zuciyarsa kuma ya tsarkake niyyarsa wajen yin tunani ya tabbatar da yana yin tunani ne mai kyau a ko da yaushe a cikin rayuwarsa. Sabida wannan ne zai bashi damar yin abin da ya dace a ko da yaushe a kuma rayuwar da muke cike na yau da kullum.

Raban ayyukan gida tsakanin ma'aurata a yau, ya ya yake canzawa? Gaskiya yanzu inda ake zama a cikin ma'aurata, dole dama ka san waye kai kuma waye za ka aura. Me ka iya, mene ne za ka iya. Saboda yanzu ayyukan gida yakan yi yawa, tunda za kaga yanzu matasa ma'aurata suna son su kama gidane wanda ake kira da safe content, wato ɗaki ɗaya ko ɗaki biyu ko kuma two bedroom wanda yake ɗauke da bedroom, ɗakin kwana guda biyu sabida su zauna, so sai kaga ayyukan gidan yanda yayi yawa. Inda mace zata zo ta yi girki, ta yi shara, tayi goge-goge, ta wanke bayi. Amma idan tun kafin aure aka zauna aka tsara yanda za'a yi zaman, sai kaga abin ya tafi yanda ya kamata, shi namijin zai iya taya matarsa yin wanke-wanke ko wanke bayi ko shara. Kai har dafe dafen ma abinci ma wasu mazan ma sun iya. Kuma ni yanzun gaskiya, mutum ne wanda ni abinda ma nakeso na shiga kitchen na koyi yanda ake yin abinci. Wannan abin yana matuƙar burge ni kuma ina jin daɗin yanda nake yin abinci, yanda na koya abinci tun ina ɗan ƙarami na. So kuma ina fatan na koyar da yayyena da ƙannaina nan gaba a cikin rayuwa. Ina son suma su zama sun koya yanda ake yin abinci sosai sosai. Don wani bin nakan koya musu ma a gida yanda ake sarrafa shinkafa kala-kala, yanda ake yin su, mandi, yanda ake yin su biryani. Duk nakan koya musu, yanda ake yin su chinese rice, duk na koya musu, yanda ake yin wa'inan abinci. Sa'annan kuma ni tun ina ƙaramina nakan koya, harkar iya dafa tuwo, harkan yin abubuwa irinsu snacks ɗin nan. Tun ina ɗan ƙaramina na iya su kuma ina jin daɗin yanda nakeyi kuma tun ina ma ƙarami, mamanmu ta hanyar raba mana ayyuka a gida, ni aka bani sharan babban falo da kuma wanke bayi. Ƙarami aka bashi sharan tsakar gida da kuma sharan waje. Yayata kuma lokacin take yin wanke wanke da gyaran kitchen da kuma ɗakin mamana. Lokacin dai mu uku zuwa huɗu ne muke gyaran gida, domin ƙananmu dai ba'a basu wani aiki ba, ko wanke kayan mu ma a lokacin gaskiya mu muke yi. To shiyasa yanzun in zakayi aure kasan waye za ka aura kuma me take iya, me aka koya mata daga gidansu. Ba wai zaka ɗauko mace bane tana zube kawai don tana da kyau wanda bata iya abinci ba, kuma bata iya wani aikin gida ba wanda zata bar maka gidanka da tsaf da datti batare da tana da tsaftan da ilimim tsaftan da zata gyara maka cikin gidanka ba burin mutum in ya tashi yin aure ya tabbatar da ya auri yar' gidan kirki kuma yar gida wadda suke da tsabta a cikin rayuwar su.

A wane wata aka haife ku? Ni an haife ni a watan huɗu wato watan Afrilu. A wannan watan ne aka haife ni kuma ɗaya ga wata a shekarar dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da tara. A wannan shekarar ne aka haife ni kuma an haife ni ranar Alhamis ke nan takama a wannan shekarar. Kuma an haife ni da asuba wanda ya sa ni ne farkon na majin da aka haifa ma mahaifina don lokacin yayina mata ne aka haife su sai aka zo haife ni a matsayin ɗa na miji wanda ya sa a lokacin mai gidan da nake ciki tamimi lokacin iyayena na suna gidan haya. Matar ɗa mahaifiyata kamar ƴar da tahaifeta ya sa ta sa aka mun bikin ƙwallo wanda murna haihuwan da aka mun kuma duk wani abu na rayuwa ta sa tana mun kuma tana matuƙar sona gaskiya. Ko laifi nayi taken shiga taken shigan mun faɗa taken kuma tabbatar da duba wani abu da ya sa ni itattaun komai a rayuwa. Wanda ta fara kai ni matakan ta ita ta saya muna kaciya ban manta wa kuma ita tana daga wanda suka kawoni garin unguwar rimi inda na zauna ko laifi nayi. Zata zauna dani ta yi mun faɗa har kuma Allah yazo ya ɗauka rayuwar sa. Yaron ƙanaiwar ta ya rasu shekarar ta biyu kenan da rasuwa. Dolle ta rasu ni tsakanin ta da matan kawuna matan sa sati biyu ne wanda ita mata rasu ta rasu kafin ƙarama kafin babban Sallah a wannan lokacin ta rasu. Allah kuma ya jiƙinta ya gafarta mata dan ina gata ta rasa ni a watan eh Yuli sai a watan yana ashirin ga wata gidan ta rasa a watan Yuli. Ina fatan Allah ya gafarta mata Allah ya jiƙinta Allah kuma ya gafarta mata kurakuranta da kuma duka wannan son tanuna mun kuma Allah ya ba ni iko yi mata wani abu wanda zai kai mata cikin kabarinta.

Fina-finan Hausa, ku bamu labarin waɗanda kuka fi so da taurarinsu a fim. Kaf na fina-finan Hausa na yan fuska, na fi son series waɗanda ake yanzu kaman guda shida zuwa bakwai waɗanda ba sai da ya kai fim ɗin na kalla na sake ba. Shiri ne na hausa wanda naji daɗin shi kuma na Ali nuhu ne baban yarinyar akwai su yakubu Muhammad suka fito a matsayin taurarina na. Akwai kuma ita wacce ta fito a matsayin sabira din kuma fim ɗin gaskiya yayi matuƙar kyau sosai da kuma taurarin nan wato Adam Zango yake zuwa matsayin sabonayil ita sa-sa-sabira.

A gaske a ganin ku mai gaskiya take nufi? Gaskiya take nufin ta faɗi magana akan abun da ya faru ba tare da ka yi ƙarya ba ko ka yi ma wani sharri shi ne gaskiya. A gaskiya kuma shine ko wuƙa ko za a yanka ma a wuya, za ka iya faɗan wannan gaskiyan nan ba tare da ka ji tsoron me zai sa me ka ba shi ake kira da gaskiya. Dole mutum ya kasance mai gaskiya a duk inda yake a cikin rayuwar sa na yau da kullum.

Ku bamu labarin abin da kuke yi da lokacin hutun ku da yadda ya fara. Gaskiya hutuna na kan farawa daga ranar Juma'a ne, in an sauko Juma'a daga wannan lokacin hutuna yake farawa. A lokacin hutuna kuma nakan zauna na fahimci rayuwa idan ina da wanki na kayan da na sa nakan yi wanki ina awannan cikin sati ko ranar Lahadi. Sa'annan kuma nakan ziyarci wanda nake so na ziyara ko na kira wanda nake so na kira mu gaisa.

Waɗanne ayyukan gida kuke yi a kullum, yaya kuke tsara su cikin yini? Acikin, ayyukan gida na da na fi a kullum suna tattare da na share falo ko na share ƙofar gida, sai kuma na ɗibo ruwa na kai cikin gidanmu. Suna daga cikin ayyukan da na fi yi na yau da kullun. Idan kuma ina makaranta, nakan tabbatar da na share ɗakina. Na kuma yi wanke wanken kayayyakin abincin da na ci. Sune ayyukan da nafi yi a kowane lokaci.

Me kuke yi idan mura ta kama ku? Idan mura ta kama ni gaskiya, na kan sha maganin mura. Akwai birafilin da nake sha don abin da na tsana a mura, magina da kuma tushewar hanci. To wannan abu guda biyun nan su na fi tsana a lokacin da nake mura. Kuma na kan yi tabbatar da na sha shayin yaji wanda akwai citta da kuma kanumfari na kan sha wa'innan shayikan.

Ku gaya mana yadda halin cin abinci ya sauya a yankinku. Gaskiya halin cin abinci ya sauya a yankinmu sosai. Da kam ana cin iya cin abinci sau uku a kowace rana amma yanzu gaskiya saboda tsadar rayuwa ya sa zaaka ga wasu da ƙyar ma suke iya dafa tukunya suke ɗaura tukunyar sau ɗaya a rana saboda yanda rayuwa ya canja da kuma tsadar abinci. Muna kuma fatan Allah ya ba mu shuwagabanni na gari wanda abubuwan mu zasu sauya.

A ganin ku menene amfanin da haɗarin shafukan sa da zumunta amfani da kuma haɗarin shafukan sa da zumunta sun fara da mene ne? Haɗarin shi ne yanda abubuwa suke canzawa, ƴaƴanmu na suke lalacewa, sabida kowa yana so yayi trendin kamar irin su manhaja irinsu nasu TikTok, za kaga kowane yaro yana so yayi trendin ne, to duk wani abu na marar da'a za kaga mutum ya kan yi su don kawai ya don samu likes da kuma view ɗin da ake samu na wannan shafukan sada zumunta.

Ku bayyana wurin da kuke zama. Wurin da muke zama gaskiya yana da majalissa guda biyu da ake zama. Kuma majalisar mu da muke zama a nan a taru, inda duka manya ne da muke zama tare da su. A zauna ayi hira ayi raha tare. Kuma ana ganin mutuncin juna a inda nake zaune, ni ne ma ƙarami acikin su amma kuma gaskiya ana bani girman da ya kamata kuma ni ma ina bama kowa girma a wajan kuma gaskiya duka ina ƙaruwa da su a wannan wajen da nake zama.

Ku gaya mana game da abun da kuka daɗe kuna jiran kafin ku saya. Gaskiya abun da na daɗe ina jira kafin na siya shine takalmi da agogo. Wa'inan abun gaskiya nakan jima ban saya su ba amma in ina so kuma nakan. Siya a wajen wani abokina wanda nakan sa mai kuɗin da kaɗan kaɗan har na siya wannan abin ya zama mallakina.